Kana buga rubutu da sauri? A ganina bana buga rubutu da sauri. Amma wasu sukan ce nakan buga rubutu da sauri. Wani lokaci nakan gan kai na, na buga rubutu da sauri amma wani lokacin kuma zan gan kai na bana iya buga rubutu da sauri. To ban san ko wanne ne na iya sosai ba, ko ina buga rubutu da sauri ko bana iya buga rubutu da sauri.

Kana taunawa goro? Eh, ina taunawa goro amma a lokatai lokatai ne. Bana taunawa goro kowane lokaci. Kuma taunawan goro na ina yin ta domin idan na ci wani abin da ke zaki da yawa to zan nema goro domin taunawa, don na rage zaki da ke cikin jikina.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh, muna samun horo a wurin aiki. Ai wurin aiki haka mata a ba da horo. Aikin da ba a ba da horo ai ba zai je daidai ba. So ana ba mu horo a wurin aiki kuma mun san cewa yana da kyau domin horo yakan sa abubuwa ya je daidai.

Sau nawa kake share gida? Ba ni da wani lokacin da nake share gida. Idan gidan ya yi datti zan share. Wani lokaci nakan share gida kowane rana. Nakan share gida yau, in share gobe, in share jibi. Wani lokaci kuma idan gidan ba yi da datti ba zan share ba, zan bari sai gidan ya yi datti ka min share. Amma idan mopping ne, nakan mopping gida a sati, sati sati nake mopping gida.

Wane irin wasa kake yi a waje? A wasan da nake yi a waje wasan ƙwallo da kuma wasan tenis. Eh wasan da nake yi kenan. So ran ina so kallon su ne amma wasan da nake yi wanda ni na iya shine wasan ƙwallo da wasan tenis.

Wanne yanayin ɗaki ka ke fi so? Gaskiya ba ni da wani yanayin ɗaki da na fi so. Na fi so ɗakin da yake da daraja, ɗakin da ke kyau, ko babba ko karami. Amma dai idan ɗakin yana da kyau, yana da kala mai kyau kuma yana da daraja kuma yana da mataba, nakan so ɗakin nan.

Kana shukan sire sire a gida? Eh nakan shuka sire sire agida, domin shukan sire agida yana da fa'ida. Kuma shukan sire sire agida yana da fa'ida, yana da kyau.

Kana da katin kasuwanci? Ba ni da kasun kasuwanci amma ina da kasuwanci kuma ina gani zan je in rejista da gwamnati domin su ba ni katin kasuwanci domin kasuwancina ya zama a sanai.

Kana son cin abincin titi? Gaskiya bana son cin abincin titi. Cin abincin titi ya zama min dole ne a lokutan da nake makaranta. Lokacin ne na fara cin abincin titi domin bana iya dafuwa a gida domin in samu in je a aji domin in samu gaisuwar. So abin da ya sa na fara cin abincin titi kai nan. In ba haka ba ni bana son cin abinci a titi.

Kana kwana a gado ko kasa? Ina kwana a gado domin kasa idan ka kwana a kasa jikinka zai maka zafi. Amma a kowane lokacin da maybe idan jikina yana min zafi, ina so idan stretching nashi to zan kwanta a kasa domin in samu mike in stretching jikina.

Kana sanyi ha hula ni ba maso hula ba ni. Ama wani lokaci ne kan sa hula, akwe kayan de nake sa wande yakan zo de hula kuma to a lokacin ne zan sa hula. Ama in dauka hula wai nake sa don gayi ko kwari wani abu to. Gaskiya a ba na yi haka.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina ci da cokali kuma ina ci da hannu. Akwai abincin da zan ci da cokali, akwai abincin da zan ci da anu. Idan na kan ci tuwo na kan ci da hannu amma idan zan ci shinkafa ko wake ko doya to na kan ci da cokali.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh nakan duba daftarin kuɗi domin ya taimake ni in san yadda zan kashe a, a kuɗi. Duba daftarin kuɗi yana da muhimmanci sosai idan kana so ka san yadda za ka dinga kashe kuɗi.

Ina ka ke son ziyarta? Zan so in ziyarce eh Kura Falls wanda ke jihar Plateau, kuma zan so in ziyarci eh Game Reserve wanda ke jihar Bauchi, da kuma zan so in ziyarci obudu-obudu Cattle Ranch Resort wanda yake jihar Cross River.

Kana yin harsashi lokacin bacci. Harsashin lokacin bacci ba mutum ne ya kamata ya sani ba. Mutum da yake bacci bai ba shi ya kamata ya sani ba. Ai wani ne wanda yake kallon shi yanda yake bacci, shi ya kamata ya ce masa kana yin harshashe. Don a gani na ni bana iya yin harshashi idan nake bacci, to ban taɓa tambaye kowa ko ina yin harsashi ba to ban sani ba. Amma a ganina bana yin harsashi a lokacin bacci.

Kana rubuta kashe kudin aiki? Eh nakan rubuta kashe kudin aiki. iNa yin haka domin ya taimake ni in san yadda zan kashe kudin aikina kar in kashe abun da bai kamata ba.

Kuna da Wi-Fi a gida? Ba mu da Wi-Fi a gida. Wi-Fi da nike yuzin shine Wi-Fi na wayana. Wani lokaci idan ba ni da eh network a cikin wayana nakan karɓa na matana nakan ce ta onnin Wi-Fi ta domin in amfani da shi. To Wi-Fi da muke yizin na shi kenan a gida.

Kana son ɗaukar hotuna? Gaskiya ba na son ɗaukan hotuna, amma akwai wani lokacin da zan gan. Ina ɗauki hotuna amma ba kowacce lokaci ba ne. Ɗaukin hotuna na yana zuwa a lokatai lokatai ne. Idan maybe idan akwai wani bikin da muka yi wanda ya kamata in ɗauka hotuna to zan kan ɗauka hotuna a wannan lokacin domin in sa hotunan nan in tuna da wannan bikin. Amma in ba haka ba, ni ba mai ɗaukan hotuna ba ne.

Kuna da manufar na wata wata. Zan ce eh, zan ce a'a. Dalilin na ce eh domin ina da manufar na sati sati. To idan mutum yana da manufar na satai, a yakan ce yana da manufar na wata. Domin wannan manufar na satai yakan dauka shekaru zuwa wata. An kuma na ce a'a domin ba ni da wani manufar wanda na sa na ce wannan zan yi ta a wata ne. To dalilin ke na ce eh kuma na ce a'a.

Wane aikin gida kake yi kullum? Eh nakan share gida, nakan wanke tukunyoyi, nakan wanke kwanuka, nakan yanka ciyawan keweyen gida, nakan share keweyen gida, nakan canza ahh fitilan wuta da ke gida, nakan yi abubuwan gida da yawa.

Kuna yin wuta da itace? Eh, mu kan yi wuta da itace. Mu kan yi wuta da itace idan muna so mu dafa abincin da ba zai bukata mu yi amfani da gas ko kuwa da kukuntane wanda yake bukatan kerozin da kuma idan muna so mu dafuwa abincin da ya kamata mu yi ma mutanen biki wanda za a ba ma mutanen biki mu kan yi zin wutan itace.

So nawa kake ƙidaya kayayaki? A gaskiya bana ƙidayawa kayayyukana domin ina da kayayuka da yawa. Idan na ce zan ƙidaya su, zan duka tsawon lokaci ina yi wannan. Don haka bana ƙidayawa kayayyukana.

Kana cin cita a abinci? Eh nakan sa cita a cikin abinci kuma ina cin cita amma ba duka abincin ne nake sa cita ba. Sa cita a cikin abinci yana da kyau domin cita maganin gargajiya ce, so ya kamata mutum ya sa cita a cikin abinci.

Yaushe ka ke zuwa kasuwa? Ba ni da wani lokutai da ke zuwa kasuwa. Idan ina da abin da ya kamata in je kasuwa, nakan je kasuwa. Amma idan wata ya ƙare, nakan turo matata ta je kasuwa don ta saya mana abubuwan da ya kamata za mu yi amfani da shi a gida. Amma idan ni ina buƙatar abubuwa, shine lokacin da nakan je kasuwa. Bana je kasuwa kowani lokaci.

Kana fi son zama a birni ko kauye? A gaskiya na fi son zama a kauye. Amma don abin da nike nema baya na a kauye, dalilin shine nike zama a birni. Yanzu na zama a birni ne amma ba don nike so zama a birni ba ne. Na so zama a birni nan kawai domin nakan samu abin da ke nema kaman aiki. Shi ya sa nike zama a birni.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da safe. Don da safe lokacin ne na ke yin aiki sosai. Na kan yi aiki daga safe zuwa har rana. Da yamma lokacin ya kamata in huta domin na riga na yi gaji da aikin da na yi da safe da rana. To ba na kuzari yamma. Da safe nike kuzari.

So nawa kake goga hakora? Kana nufin a rana ko a sati? Idan a rana ne nakan goga akora sau biyu, da safe da yamma. Amma ko da ranar da na ci abin da bai dace ba wanda bakina bai baya so, nakan goga akora domin in samu in fidda abin da ke sa bakina yayi wari.

So nawa kake tsarkake gidan ku? Ban san kome kana nufi ba. Kana nufin tsarkake gida a rana ko a sati ko a wata? Don a ganina ya kamata mutum ya sarkake gida sau biyu a wata. Don bai kamata mutum ya sarkake gida rana rana bane. Don ni nakan sarkake gida sau biyu a wata ne.

Kana rike riga a aljihun ka, gaskiya ban gane wannan tambaya ba. Domin a ganina ba wanda yakan sa riga a cikin aljihu, ba wanda yake rike riga a cikin aljihu. Idan zan yi tafiya na kan sa riga a cikin jaka amma ba a cikin aljihu ba. Don haka ba wanda zai sa riga a cikin aljihu kuma ni bana sa riga a cikin aljihu, sai a cikin jaka.